Eh ina jin kukan zakara da safe saboda unguwar namu akwai zakaru da yawa sabida haka dole na ji kukan zakara da safe.

Eh ina karanta jarida, sabida karanta jarida shine abun da na fi so. Kuma ina samun labarai da yawa daga karanta jaridar da abubuwan da ke faruwa a kasa da ma duniya baki ɗaya.

Ina tofar miyau ne a kasa. Damar dun lokacin da na ji ina son tofar ɗaya wuya in fitane in samu wuri mai kyau wanda mutane ba za su iya taka ba ko kuma ba za su iya gani ba in zubar ɗaya wuya.

Ina kamala aiki a cikin lokaci ne saboda ina farawa ne akan lokaci, bana wasa da lokaci. A lokaci ne ke fara aiki sannan na gama shi.

Eh ina cin tafarnuwa saboda shi tafarnuwa magani ne na sanyi, babban ma ƙuwa sabida ni ina yawan. Amfani da tafarnuwa saboda ni ina da mura kullum.

Ni buri na shine in kasance malamin makaranta don ka koyar da yara. Shi ne babban buri na na aiki.

Ina amfani da Live Score ne domin na tantance labarai sabida suna saka labarai masu na gaske, sannan kuma duk wani labaran da nake nema na wasanni ina samu a ciki.